Jakata ta kuɗi launin ta baƙa ne, baƙi ne. Saboda ni ina son baƙar kala. Na fi son in de, in de maganan jaka ce ta kuɗi in sayi baƙar kala. Saboda idan na ajiye baƙar kalan nan, na ajiye jakata baƙa to da na zo ina neman ta, ba ta mun wahalar gani gaskiya. Shiya sanya na fi son baƙar jaka. Kuma ni gani gaskiya ina son baƙar kala in ga kamar ta fi man sirri. In ɓoye kuɗaɗe na a ciki ba tare da kowa ya sani ba. Kuma ina kula da jakar kuɗi na sosai sosai. Zan ɓoye ta in da ba wanda zai ga mun jaka. In ɓoye jakata. Nan nike tara kuɗi na ciki. Wanda nayi sana'a ne, nayi business nayi, kasuwanci. In ɓoye kuɗi na. Ina matuƙar son baƙar kala. Kuma ina ba kusan kowa ma shawara, kowane mutum in zai sayi jaka ta ajiye kuɗi ya sayi baƙa. Dan baƙa ta fi ta ɓoye a cikin. In zaka ɓoye a sakon wani abu ko asib ko alungu, sai ka ɓoye ta ba tare da wani ma inya leƙa ba zai gane zai yi tinanin leda ce ko wani baƙin abu ne aje, ba zai taɓa kawowa cewa wai jaka ce ba. Amma idan kala ce wani blue, wani yellow, wani red, wata koriya, to dai an gani hankalin mutane zai kai, "Kai waccan kalan fa, kai miye cikin waccan kala?" Sai ki gama yara sun janyo maka, sun taɓa maka. Su janyo su, su sauri su janyo su buɗe maka. Amma idan abun ka baƙi ne, wani ma sai yayi tunanin baƙar leda ce, wani ƙullun yadi ne baƙi, wani kayan sawa ne baƙi. Gaskiya ba kowane lokaci bane da wahala de a samu mutane suna bin ƙwaƙƙwafin suka, suka hango wani baƙin abu suce wai sai sun ɗauko shi sun gani mene ne. Amma in su kalaluwa, wani kala sararin samaniya ne, wani ja ne, wani brown ne, wani ko fari ma da an ga pau za'a je a taɓa sai "Kai wancan abun mene ne? Wane irin farin abu ne?" Ko zani unguwa na ɗauko, na ɗauko jaka baƙa wani ma se yayi tunanin ko wata yattafiya kwana ɗaya zanyi ko kwana biyu. Kayan sawa ta ne na saka. Bama kowa bane hankalin shi zai kai kan wai dole hankalin shi bai kai ba kan baƙin abu ya cika ɗaukar ido ba kamar yadda kalaluwa ke ɗaukar ido. Amma daga nesa wani da ka saka kala da ya hango ta zai ce, zai, hankalin shi zai kai ya fara ganin "Kai mene ne? Kai waccan kalan ta yi kyau. Kai." Mutane su riƙa lura. Har wani ma daga yana gano, ya gano cewa wannan fa ba jakar tafiya anguwa ba ce ba. Ƙila dai me bi wani kuɗi ne ciki. Wani ma ya bika ya je ya maka fashi ko ya je ya karɓe maka kayan ka, ko ya je ya ƙwace maka jakar ka, ya je ya saka ka asara. Wani ma ya bi ka ya je ya caka maka wani makamin ya karɓe maka jaka. Amma idan ka saka baƙa da mutane sun ɗan farar, sun ɗau wulla idon su haka kawai dai jaka suka gani ba za su yi ta bin ƙwaƙƙwafi ba suyi ta naca wa da kallo sai sun gani. Amma da sun ga wata kala wata mai ɗaukar hankali, mai ɗaukar ido "Kai," sai an bi ka da kallo an ƙare maka kallo. Ita ma jakar an ƙare mata kallo. Hakkarshe ma se wani ma se ya sa maransa cewa kuɗi ne ciki ko wani abu da sauransu. Gaskiya nidai ina ba mutane shawara idan zakayi jaka ka sayi baƙa. Mutane sun saba ganin baƙar kala. Dahaka ba su mai da hankalin su akan ta. Amma kalaluwa, kalaluwa da yawa mutane suna mai da kai. Ko su ga wata koriya green ko lemon green ko red ko blue ko yellow ko white. Daka ka ambi da kallo caaa imma an ɗauke ido za a ƙara bin ka da kallo a leƙa de, a ƙara tabbatarwa kai me wancan? Kai me wancan? Kai me wancan? Har a gani. To gaskiya ina ba mutane shawara idan za ka ɓoye kuɗin ka ɓoye a baƙar jaka. Baƙar jaka na taran sirri ka masu amfani sosai.

Ainihi da aka gayyace ni biki ko suna ko zuwa makaranta ko wani abu gaskiya ina iya karba kyaw ƙoƙari na. Lokacin da aka gayyace ni lokacin nake sauran tafiya bana African time bana ɓata lokaci na ina so inda na tafi da wuri in dawo da wuri amma idan baka tafiya wuri da wuri to ƙarshe zaka je wajen dawowa ya kasance ƙayyadarre a hanya ko wani abu. To shi sa gaskiya ne in an gayyace ni wuri kai ko school zan tafi ko kasuwa zan tafi da inda ma ya kasance zan tafi to ina tafiya da wuri. So tafiya da wuri tana da matuƙar amfani zaka tafi da wuri kuma ka dawo da wuri kuma idan makaranta ce za ka tafi lecturern ku ya saka lecture kama eight kana zuwa ka tafi irin seven thirty ɗin ko seven kai ka kai minti talatin a hanya ka isa seven thirty kana zuwa ka tafi ka shiga class ka zauna ka jira lecturer ku ya zo ya ba ku karatu. Idan ya kasance kuwa kai baza ka tafi ba sai ƙarfe takwas ɗin nan kana zuwa zaka je ka samu lecturer ya shiga aji kuma idan ya shiga ba zai bar ka ka shiga ba. Ka ga me kenan? Nawar ka ta ɓata lokacin da kai ya ja maka, ya ja maka baka tafi wurin wuri da wuri ba baka tafi inda ake so ka je da wuri ba. Yanzu idan wani wuri wani abu unguwa aka ana raba wani abu an ce maka ƙarfe bakwai sai kai ka ƙi tafiya da ƙarfe bakwai na sai ka bari kai ko ka tafi sai me kamata ace ka tafi kafin ƙarfe bakwai don ka isa wurin da wuri ka samu kai ka samu abun da kake so ka samu. To amma ka zauna sai ƙarfe takwas da ka je kana izuwa ka iske an gama. In wani abu ake rabawa an gama in wani abu za a samu baza ka same shi ba. Dan haka gaskiya ina ba mu shawara duk abun da aka ce ana so za a je wuri to ka yi ƙoƙari ka riƙa zuwa da wuri. Da ya kasance cewa kai zaka da ya kasance cewa jiran ka ake ƙara ya kasance cewa kai me za ka jira ya fi amfani gaskiya. Mu riƙa ƙoƙari muna duk abun da zamu yi mu riƙan shi a cikin lokaci. In wuri zamu je mu isa da wuri ya fi amfani. In ka tafi da wuri zaka dawo da wuri. Ko ina ne ma ko har ka kasuwa ce in kana in kana so ka samu abubuwan da kake so ka fitar da wuri ka je ka buɗe kayayyakinka na siyarwa sai ka ga wani da wuri customer zai zo ya siya. Amma idan baka zo da wuri ba wani ma ya zo har ya gama nema abun da zai nema ya je ya siya wajen wani. Ka siya mu mai da hankalin mu sosai. Ko mi mu riƙa gabatar da shi cikin lokaci da inda zamu je mu je da wuri mu dawo da wuri. Ko hospital ce mu tafi da wuri in makaranta ce mu tafi da wuri in tafiya a mota ce zamu je wani gari mu tafi da wuri. In kaje da wuri sai kaga ka dawo da wuri amma idan ka tafi late sai kaga ka dawo late. Mama ɗin tafiya ta baka abun da kake so sai kaje abu ya bai baka yanda kake so ba miye matsala saboda kaki ka tafi da wuri. Ka tsaya ka ɗa ɓata ma kanka lokaci. Ƙara ka tafi kaje ka zauna ka jira dukan nasara tana tafene ga mutumin da yake mai da hankali yake abubuwan sa da wuri ba tare da nawa ko ɓata lokaci ba. Dan haka mutane muyi ƙoƙari mu gyara. Muna haka sai mu ga mun samu nasara da abubuwa kala kala na rayuwa. Ina mana fatan alkairi Allah yasa zamu gyara mu riƙa yin komai da wuri wuri.

A'a ni bana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Ai yayin da mutane suke zaune idan ya kasance kace zaka rika zuwa kana ƙetare ƙafafuwan mutane zaka iya zuwa garin ƙetarewa kayi tuntuɓe ka faɗi ko kaji ciwo shima wanda ka ƙetare shi shima ya faɗi shima wanda ka ƙetare shi kaje kasanya ya daku yaji ciwo. Don haka gaskiya ƙetare ƙafafu lokacin zama ba shi da kyau. Ka gewaya ka wuce kar ka rika ƙetare ƙafafu. Ka gewaya ta baya ka wuce dan karka taka wani. In ka taka wani abun ba kyau saboda ba ka san halin da zaka wuce ba zaka zai kama ba. Ko dama ace zaka ƙetare ɗin ka wuce lafiya amma hakan ba shi da kyau. Kuma ba tarbiyya ba ce ba kuma baka girmama wanda ka zo ka same shi a zaune a gun ba. Ka zo ka ƙetare ƙafafuwan sa ka wuce. Gaskiya ni dai hakan bai mun ba kuma ina ba duk masu yin hakan ma shawara su daina dan gaskiya ba abu bane ba mai kyau. Su daina yi, su daina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Su rika kewayawa ta bayan mutane ta gefen mutane suna wucewa. Ma gaskiya su daina ƙetare ƙafafu. Dan duk mai ƙetare ƙafafuwa dama ƙarshe sai an rika samun shi da yawan faɗuwa. Faɗuwan ma bai san ma wacce zai yi ba. Ƙarshe ma takai ka shiga karaya ko ya ji ciwo. Abubuwa de gasu nan da da da yawa wanda suke haifar da ƙetare ƙafafu lokacin zama. Gaskiya masu yi su daina hakan ba shi da kyau. Ina fatan kowa zai gyara.

Tsalle, igiya abu ne mai amfani. Lokacin muna yara bamu da wasan da muke aiwatar da shi, irin tsallen igiya. Lokacin bamu da nauyi, muna farin ciki muna jin daɗi idan mukayi wasan tsallen igiya. Sani ta daka dira tsalle muna murna kuma zamu ji jikinmu ya mana sauwai ba nauyi, ya mana daɗi. Yana daga cikin wasanni na motsa jiki sosai. Mu muna yara mama mana bama mun san amfaninsa bane ba. Hakka idan muna yin sane don nishaɗi kuma idan mukayi kuma muna jin daɗi. Duk wani nauyi da mukaji idan mukayi zamu ƙara mun ɗan warware saboda duk ba ma jin nauyin muna yara. Yanzu kuwa ba bana iya tsallen igiya ba. Ko yanzu zan iya yi amma idan nayi sakamakon kayi ƙiba kuma ka dena yi, ka dena yi yau da gobe. Idan ka yi sai ka zo ka yi ta haki, ka yi ta haki, ka yi ta haki. Amma kuma idan ka yi fa za ka ji daɗi. So da za mu daure mu cigaba da yi kamar yanda muke yi, nake yi lokacin ina yara. Yarinya, to da na ƙara samun lafiya saboda yana daga cikin motsa jiki da yake ƙara wa mutum lafiya. Yake sa jinin mutum, jinin mutum ba zai zauna a daskare ba. Shi ya kasance kullum kana cikin kuzarin ka, da lafiya kana jin ka. Dai, dai, dai, dai. Yamzuma insha Allahu za mu cigaba da yi don mu ƙara samun lafiya. Yau in muka yi ko da mun yi hakkin gobe idan muka yi, idan muka cigaba da yi a hankali za mu samu lafiya. To, da haka tsallen igiya abu ne me kyau yaka mata. Kowace al'umma ba maza ba mata ba yara ba manya mu riƙa yi saboda yana cikin abubuwan motsa jiki da ƙara lafiya.

Ni sabulu da nake wanka da shi, ni nake har haɗa shi da kaina. Na siyo mashi organic product, in zuba masa, na sa mashi suna glowing soap. Yana gyara jiki, yana sa fata tayi santsi, yana sa fata tayi laushi, yana sa ka ka washe, ka yi fari. Idan kana da ƙuraje, pimples, ka ga duk sun fita, fuskar ka ta yi kyau. Kaman ma yana da anti-aging a jikin shi, yana ƙara sanya ka zama, ya rage maka shekaru, ka yi kyau. Don haka ina ba mutane shawara a zo ko ka haɗa ko kuma idan ka ga ana talla shi, hannun mutane ka siya ka riƙa wanka da shi. Don yana da matuƙar kyau a jiki. Don ka zauna a ce baka da wani sabulu mai gyara maka jiki, akwai matsala da damuwa. Ka kasance kana da sabulun ka da ka ke wanka da shi ko ba ma irin wanda nake amfani da shi ba. In ɗan Najeriya ne, in ɗan ƙasar waje ne, ka kasance kana da glowing soap ɗinka, sabulu mai kyau da yake gyara maka fata da zai sa ka ka yi kyau, ka washi. In kana da wasu matsaloli a jikinka da suka danganci ƙuraje, pimples, duk su warke. Ka yi kyau sosai. Ka yi fari tas-tas da inda ke da wata damuwa ta fata ko bushewar fata kuma yana hana bushewar fata gaskiya. Saboda kayayyakin haɗin da aka yi amfani da shi yana hana fata ta bushe. Yana sa fata ta gyaru. Ta yi kyau. Duk wannan matsalar lokacin sanyi za ka samu fatar mutane tana bushewa. To gaskiya in kana amfani da sabulun, za a ga fatar ka ba ta bushewa, za a ga fatar ka tana yin kyau, kana yin glowing, kana yin fess fess. Kowane mutum gaskiya ya daure ya ri ya sai sabulu mai kyau wanda zai gyara mashi fata. Dan idan ya kasance ba ka da sabulun da zai gyara maka fata zai kasance kullum fata ka ai a matse take a tataran take babu wani kyaun da zaka riga yi amma in bambancinka da me wanka da sabulu mai kyau don ka gan da wanda sabulun shi ba shi da kyau, to za a ga da bambanci. Kai jikin ki yayi kyau kai jikin ki yayi kyau saboda an san kana amfani da sabulu mai kyau ba za a ga fatar jikinka ta tattari ba ko ta yamutse ko ta yi wani launi mara kyau. A kullum za a gan ka kana fresh, kana glowing, kana dawowa kaman yaro matashi ko yarinya matashiya. Mu daure mu riƙa amfani da sabulu mai kyau domin fatar mu ta gyaru.

Ina musabaha da ƙawayena, 'yan uwana, abokaina na makaranta, na harkar kasuwa. Duk wanda na haɗu da shi, zan ba shi hannu mu gaisa. Saboda gaisuwa da musabaha ku gaisa da hannu yana da matuƙar amfani yin musabaha. Abu ne mai amfani. Ka ga ɗan uwanka ka daɗe ba ka gan shi ba ko ba ka daɗe ba ka gan shi ba, ka ba shi hannu ku gaisa. Abu ne me kyau. Ka masa sallama, sannan ka ba shi hannu ku yi musabaha. Abu ne da yake matuƙar kyau a addininmu. Da idan kuma ka yi shi, za ka samu lada. Duk da haka shi ya sanya. Duk wanda na gani ƙawayena, friends dina, maƙwabtana, 'yan makarantar mu, duk wanda na gani zan ba shi hannu mu gaisa saboda amfanin musabaha. Tana da amfani, tana ƙara zumunci, tana ƙara danƙon zumunta na 'yan'uwan taka, tana ƙara soyayya. To don haka duk wanda idan suka haɗu ba sa musabaha suke wucewa, ya kamata su riƙa iyakar bakin ƙoƙarin su. Kanayin musabaha. To, gaskiya tana da amfani musabaha. Kowa ya yi ƙoƙari. In ka haɗu da ɗan uwanka, abokinka ka riƙa gaisawa yana ƙara zumunci da son juna. Ko abu ne mai amfani da yake nuna dattako da girma da kuma kai mutumin kirki ne. Ka san muhimmancin mutane, ka san ƙimar mutane. Duk inda aka haɗu za ka ba da hannu a gaisa. Ina fatan kowa da wanda yakeyi zai ƙara dagewa. Wanda ba sa yi kuma ina fatan za su ci gaba da yi.

Ina kare wayata sosai daga ƙwayoyin cuta. Shi ya sanya ma da na sayi wayata na saka mata screen guard. Bayan screen guard na sayi cover na sa mata. Dukdan saboda kada wata ƙura ko wani datti ko wani abu ya taɓa mu. Matsa nan duk yayin da naga glass ɗin wayar yayi datti, nakan samu tissue da spirit haka in dangwala, in goggoge, in goggoge. Saboda duk wani datti da duk wani abu da ke kai in cire shi. Kuma su tari da yawa muka ci wani abu ba tare da wani lokaci kafin mu wanke hannu, za a iya kiran mu wajen receiving call mu manta ba mu wanke hannu ba muna sauron ɗaga kiran waya mu zo mu ɗaga wayar mu shashafa mata datti. To yana da kyau bayan in gama mu sa tissue mu goge mu goge. To shi ya sanya ina matuƙar kula da wayata gaskiya. Ina goggoge ta saboda ire-iren datti. Ko ka je ka ajiye ta kusa da datti ko wani ƙwaro ko wani abu ya taɓa, kaima ka zo ka cakuma da hannunka. Yana da kyau gaskiya ka kula da wayarka. Don tsafta, aba ce ne matuƙar amfani. Yana da kyau kowa ya kula da tsafta, ya kula da kayansa. Kada ya bari wata ƙwayar cuta ta ɓata daga ganin ai wayarta ba kwana abincinsa bane, ba cokalin abincinsa bane ba, ya riƙa barin, ya riƙa barin waya. Wayarsa datti yana taɓawa. Haka iyaka bakin ƙoƙarinka. Mutum yana goge duk, duk wani datti ko wani abu da ya hau masa waya. Kuma yana kula da wayarsa sosai. Da ka siya wayar kayi ƙokari ka sa mata screen guard ka siya ka saka mata cover. Don gudun ta ƙara faɗawa datti ya kama ta kaje kaima ka dangwala ka taɓa wata cuta saboda muna ajiye wayoyinmu ne wani lokaci ba tare da mun san cewa menene ya taɓa mana waya ba, menene ya hau kan wayarmu. To gaskiya ina ba kowa shawara ya kiyaye muriƙa goggoge wayarmu saboda gudun kamuwa da cututtuka. Don zamu iya zuwa mu kamu da wani cututtuka ko kuma yara su je su dangwal wani abu mai datti ko wani abu na cutarwa su shashafe a waya ba tare da mun gani ba. Muma kuma mu ɗauka, mu je mu taɓa ko mu ajiye ta, mun ajiye ta an goggoga mana datti da wani abu, mu je mu ɗauka muna gamawa mu je mu ci abinci ba tare da mun kula ba. To gaskiya hakan yana da matuƙar amfani sai mun kiyaye.

A wajen harkokin aiki, ina iyakar ɓakin ƙoƙari na in fitar da wani lokaci wanda idan na yi aiki, na yi aiki sosai na gaji, in ɗan samu lokaci in zauna in huta. Saboda na riga na san cewa samun, kasamun, samun kanka ƙoƙarin samun kanka lokacin hutu yana da amfani. Idan ba ka samu kanka lokacin hutu, idan stress ya maka yawa, za ka shiga damuwa gaskiya. Shiyasa nake ƙoƙarin sama wa kaina lokacin hutu. Idan na huta, zan ɗan baro aiki in fito waje in ɗan yi nishaɗi in huta, in abinci zan ci, in ruwa zan sha, in yi an harkoki na. Idan na ɗan wurware to sai in koma. Idan na koma, to zan ji ina yin aikin sosai. Amma duk yayinda na gaji, sai in ga aikin ma baya yin sauri. Duk yanda nake so aikin yayi sauri, sai abin ya gagar aikin baya yin sauri. Amma idan ina aikin huta ma sau uku a rana ko sau biyu ya danganta da irin aikin da nayi. In na fito na huta sai in koma. Ya sa naga gaskiya mutane su yi ƙoƙari a kowane irin aiki, harkar business ne, harkar kasuwanci ne da kake yi. Idan ka gaji, ka je ka samu wuri ka huta. Wutawar nan zata yi maka matukar amfani gaskiya. In kana, kana ƙoƙarin samun hutu. In zaka ji idan ka koma lokacin aiki, zaka ga kana aikin ma sosai ya ƙara samuwa. Amma duk yayinda ka gaji a aiki kaki tafiya ka samawa kanka hutu, aka zakaji kayita aiki, aikin ma baya sauri ka gaji kai ba kayi sauri ba, kai ba ka yi wani abubuwa ba. Ga abubuwa sun cimkushi maka, kasrshe ma kazo kana aikin kana ta tunane tunane. So da damuwa abubuwa ta ishe ka. Amma idan kaje, kaje ka samu ɗan sauƙi ka samu relief, ka dawo to zaka ji sauƙin aiki sosai gaskiya. Zaka ji karfin aiki, zaka ji dadin aiki. Don aka ina bawa mutane shawara, suyi kokari, suyi kokari, duk lokacin da sukayi aiki suka gaji, sudan rinka fita suna samun akalla koda minti ko da awa ɗaya ce zuwa minti arba'in su ɗan yi refreshing su huta. In suka dawo aiki za su ji aikin ya masu daɗi sosai.

Muna saka uniform wajen aiki. Saboda duk aikin da ake saka uniform, ya kasance aiki ne na force na kaki ko kuma ya kasance aikin kamfani. In kuna aikin wani kamfani, to zai kasance suna ba ku uniform. Da zai da in ka saka uniform, shi saka uniform yana da matuƙar amfani. Yana nuna mutane ba sai ka faɗa ba ka ce ga aikin da nake ko ga wurin aikin nan, a da an ganka da uniform ɗin nan. To zai nuna cewa ga ainafin inda kake aiki. To shai sanya saka uniform ɗin yake da amfani. Du wanda da ganka ba za a ce wai ina wane yake aiki bane, mu ba mu san wanda wane yake aiki ba. A'a uniform ɗin shi ne ke nuna cewa ga inda yake aiki. In khaki ne, ga khakin sa. In matsayi ne, ga matsayin sa. To sa a lokaci uniform ɗin suna da amfani. To za a bar mutane cikin tarabi sulkacin wanda kullum muna ganin yana fata. Amma kuma ba mu san wane irin aiki yake ba. Ko wane irin aiki yake yi. To amma indai aiki mai khaki ne, to shi zai shaida ma mutane cewa ga aikin ka, ga matsayin ka, ga abubuwan ka. Idan mata rigima ne kamar irin 'yan sanda haka, in mata rigima ce ake yi ko wani immigration ko wani mopal, to suna gani mutanen unguwar su singa khakin ka. Man raki shi ko ake kora ƙasar ga ɗan sanda nan. Ga ɗan sanda nan ya taho. To ko ga khakin mutum nan in wani mai kamu hukuma ce, mai kamun masu laifi to da an ga uniform in kowa zai sha jan riga, wani ma zai gudu. Ya san cewa shi criminal ne in ya hango mai uniform zai gudu saboda ya san, ya san cewa ga, ga, ga mai uniform nan ya zo. Amma idan ba yi uniform ba zai gane waye wane ba waye wane ba zai sani ba. Da gaske uniform suna da amfani sosai.